Ina sa turare kullum amma ba da yawa ba. Ina sa shi musamman idan zan fita aiki, sallah ko taro. Na fi son turare mai laushi, ba mai ƙamshi mai ƙarfi da zai dame mutane ba. A gida ko lokacin hutu wani lokaci ba sai na sa ba. A ganina turare yana ƙara tsafta ƙwarin gwiwa da mutunci amma a yi shi cikin daidaito da natsuwa.

Ina shuka tsire-tsire a gida ko da ba da yawa ba. Ina shuka kayan lambu kamar albasa, tattasai, ko zogale idan akwai wuri. Wani lokaci kuma furanni ko tsire-tsiren ado domin su sa gida yayi kyau da annashuwa. Shuka tsire-tsire na taimakawa wajen rage zafi, ƙara iska mai kyau da natsuwa. Ko da ƙaramin fili ne, shuka tsire-tsire na kawo farin ciki da jin kusanci da yanayi.

Ina jin kukan zakara da safe, musamman idan ina wuri mai natsuwa ko kusa da unguwar da ake kiwon kaji. Kukan zakara ya zama kamar agogon gargajiya, yana tunamin da asuba ta yi lokaci ne na tashi sallah da fara sabon rana. Wani lokaci ma yana ba ni natsuwa da kuzari saboda yana da alaƙa da yanayin ƙauye da tsari na halitta.

Ina yin motsa jiki kullum. Ko da ba mai nauyi ba. Tafiya, walking shine nafiyi musamman saboda aikina da kuma kula da lafiya. Kananan motsa jiki, stretching, ɗan lanƙwasawa da motsa hannaye da ƙafafu a gida. Sai dai to idan rana ta yi nauyi sosai sai in rage amma ban bar rana ta wuce ba tare da motsi ba. Hakan yana taimaka min rage gajiya, kula da hawan jini da samun bacci mai kyau.

Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka. Ina amfani da waya wajen sa tunatarwa don abubuwa masu mahimmanci kamar aiki, taro, shan magani ko wani alkawari. Wannan yana taimaka min kar in manta, musamman idan ayyuka sun yi yawa. Ina kuma rubuta jerin abubuwan da zan yi a wasu lokuta domin in bi su a hankali. Tunatarwa tana sa aiki ya yi tsari, lokaci ya tafi daidai kuma hankali ya kwanta.

Ina ajiye hotunan wayata a hanyoyi guda biyu: a cikin wayar kanta a gallery ko kuma photo apps inda ake rarrabe su zuwa folders kamar Camera, WhatsApp images da sauran su. A cloud ajiyaya na gizo kamar Google Photo domin kariya idan wayata ta ɓace ko ta lalace hotuna ba su ɓace ba. Haka kuma ina zaɓar hotuna masu mahimmanci in kulle su ko in ɓoye su secure folders don tsaro da sirri kamar tsarin yanarsa. Kamar tsarin yana sa in sami sauƙin samu da kuma kwanciyar hankali.

Na fi son shayi. A'a, shayi yakan zama mai laushi ga ciki, musamman idan na sha da safe ko da yamma. Ba ya sa zuciya ta bugawa da sauri kamar kofi. Don haka, ya fi dacewa da hankalina da lafiyata. Zan iya shan shi ba tare da sukari mai yawa ba ko da madara kaɗan. Kofi fa, ina sha lokaci-lokaci ne kawai idan ina buƙatar ƙarin kuzari, amma shayi shine na fi so a kullum.

Ina biyan kuɗi ta waya. Ina amfani da bank apps ko USSD don canza kuɗi, biyan wutar lantarki, data da wasu hidimomi. Hakan yana adana lokaci kuma ya fi sauƙi fiye da zuwa banki ko POS a wasu lokuta. Ina kula da tsaro PIN ɗinsa a ɓoye yake kuma ban bari wani ya yi amfani da wayata ba tare da izini na ba. Gabaɗaya, biyan kuɗi ta waya ya zama abin dogaro a rayuwata ta yau da kullum.

Ina son karanta littattafai. Ina fi sha'awar littattafan ilimi, addini da waɗanda ke ƙara basira da hangen nesa. Karatu yana taimaka min faɗaɗa tunani, yanke shawara mai kyau da samun natsuwa. Ko da ba na karantawa kullum ba, ina ƙoƙarin karanta kaɗan kaɗan akai akai, musamman da yamma ko lokacin hutu. A ganina littafi aboki ne mai shiru amma mai hikima.

Ina amfani da matashin wuya musamman idan zan kwanta. Yana taimaka min kare wuya da baya kada su yi min ciwo. Ina fi son matashi ba mai tsayi sosai ba, amma kuma mai laushi ƙwarai ba domin wuya ta zauna daidai. Idan zan yi tafiya mai nisa ko zama tsawon lokaci wani lokaci ma, ina amfani da matashin wuya na tafiya don ƙarin jin daɗi. Gaba ɗaya matashin wuya yana taimaka min samun bacci mai kyau da tashi ba tare da ciyon wuya ba.

Eh, ina yi wani lokaci ina rera waƙa lokacin wanka amma a hankali ne fa. Yakan kasance waƙa mai sauƙi ko nishaɗi, musamman idan zuciya ta yi daɗi. Wanka da waƙa yana sa natsuwa da annashuwa kamar an wanke gajiyaya tare da ruwa. Amma idan mutane suna kusa, sai in rage murya don kada in dame su. A takaice, waƙa a wanka na ƙara walwala ne ba wai ƙiɗe-ƙiɗe ba.

Ina fison zuwa wurare da wuri. Yin hakan yana nuna girmamawa ga lokaci da mutane, yana ba ni natsuwa, ban son hanzari ko damuwa na makara. Idan wani abu ya faru a hanya, zuwa da wuri yana ba ni tazarar gyara. Idan kuma akwai uzuri na gaskiya, sai in sanar da wuri. A ganina lokaci amana ne.

Eh, ina ajiye kwafin bayanai na amma cikin tsari da tsaro. Kwafi na dijital a waya ko a cloud kamar Google Drive tare da kalmomin sirri. Kwafi na takarda a fayil a gida a wuri mai tsaro. Ina rarrabe mukamai, ID, takardun aiki, banki domin sauƙin samu. Hakan yana taimaka min kariya, saurin samu da kwanciyar hankali idan wani abu ya ɓace.

Ina amfani da waya ta sau da yawa a rana amma ina ƙoƙarin sarrafa lokaci don kada a dame lafiya da bacci. Safe, bayan tashi daga bacci, nakan duba saƙonni, labarai ko jadawalin aiki. Yau da kullum ina amfani da ita don kira, WhatsApp, aiki ko biyan kuɗi ta waya. Da yamma ina rage amfani musamman kafin bacci don ƙwaƙwalwa ta ta huta. Gabaɗaya, zan ce nakan yi amfani da ita fiye da sau goma sha biyar zuwa ashirin a rana, amma kowane amfani ana sarrafa shi da hankali.

Ina shan ƴaƴan ruwan itace akai-akai. Ina fison ruwan lemu, mangoro da apple saboda suna da ɗanɗano mai kyau kuma suna da amfani ga lafiya. Shan ruwan ƴaƴan itace yana taimaka samar da kuzari, rage gajiya da ƙara sinadaran bitamin ga jiki. Ina ƙoƙarin shan na halitta ba mai sukari sosai ba domin kiyaye hawan jini da ƙiba.

Ina iya rera waƙa amma ba wai kamar mawaƙi ba. Waƙa ina yi don nishaɗi, walwala ko lokacin shaƙatawa kamar a gida ko yayin wanka. Ina fi son waƙoƙin gargajiya na Hausa ko waɗanda ke da ma'ana mai kyau. Rera waƙa yana taimaka min rage damuwa, ƙara annashuwa da kuma natsuwa.

Dangantakarmu da abokan aiki tana da kyau sosai. Haɗin kai, muna aiki tare cikin haɗin kai, musamman a filin aiki don tabbatar da tsaro da nasarar ayyuka. Girmama juna, kowa yana da ɗayan girmamawa, ana sauraron ra'ayoyi kuma ana taimakon juna. Tattaunawa da shawarwari, idan akwai matsala ko wani aiki mai wahala, muna tattaunawa kafin yanke shawara. Nishaɗi, bayan aiki wani lokaci muna dariya, hira ko ƙananan wasan motsa jiki don rage gajiya. A takaice, dangantaka mai kyau da abokan aiki tana sa aiki yayi sauƙi, lafiya da ƙwaƙwalwa kuma haɗin kai ya ƙaru.

Ina magance koke-koke cikin hankali da natsuwa ga yadda nake yi. Na ɗaya, sauraro da kyau. Na fara da sauraron koke-koke da cikakken hankali ba tare da tsalle-tsalle ko fushi ba. Na biyu, bincika gaskiya. Ina duba ko koke-koken gaskiya ne ko akwai kuskure wajen fahimta. Na uku, ba da amsa cikin ladabi. Ina amsa da natsuwa ba da girmamawa kuma ina ƙoƙarin bayar da mafita idan zai yiwu. Na huɗu, rage rikici. Idan akwai rashin jituwa, ina ƙoƙarin kwantar da hankula kafin in yanke hukunci. Na biyar, ajiye ilimi. Duk koke-koken da suka shafi aiki, ina ɗaukar su a matsayin darasi don inganta aiki a gaba. A takaice, natsuwa, sauraro da ba da mafita su ne mabuɗin magance koke-koke a wurin aiki ko gida.

Dangantakarmu da shugaban aiki tana da kyau sosai. Girmamawa, ina ba shi girmamawa, ina sauraron umarni da shawarwari. Tattaunawa, idan akwai wani batu ko ra'ayi, ina bayyana shi a cikin ladabi da natsuwa ba tare da cin karo da shi ba. B tsarin aiki, ina ƙoƙari yin aiki yadda ya kamata bisa tsarin da aka shimfiɗa domin nuna ƙwarewa da amana. Amfani da shawarwari, ina amfani da shawarwarin da shugaba ke bayarwa don inganta aiki da ƙwarewata. A takaice dangantaka mai kyau tana kawo haɗin kai, fahimta da ingantaccen aiki tsakanin ma'aikata da shugaba.

Ina kwana misalin karfe goma na dare zuwa karfe goma sha ɗaya, gwargwadon yanayin aiki da abubuwan da na yi a rana. Ina ƙoƙarin kwanciya da wuri domin in samu barci mai inganci, musamman saboda aiki yana buƙatar kuzari da natsuwa. Kafin kwanciya, ina yin shaƙatawa, addu'a, da shirya kayan gobe. Wannan tsarin yana taimaka min tashi da kuzari, rage gajiya da kuma kiyaye lafiya.

Ina iya tafiya misalin kilomita takwas zuwa goma a rana. Wannan ya danganta a lokacin da nake da shi a kuma yanayin aiki. Yayin da nake filin aiki, tafiya nayi wa da kullum yana taimakawa wajen bincike, lura da hanya da kuma motsa jiki. Yana taimaka min inganta lafiya, rage ƙiba da ƙara kuzari. So da yawa ina haɗa tafiya da aikin tattara bayanai ko yin wasu ayyuka a hanya domin lokaci ya tafi da amfani.

Eh, ina kare wayata daga kwayoyin cuta kuma ga yadda nakeyi a sauƙaƙe. Ina amfani da antivirus app mai kyau, ina sabontashi lokaci-lokaci. Bana sauke apps daga wuraren da ba'a saniba, inda basu cikin Play Store. Ina gujewa danna links marasa tabbas da ake turowa ta SMS ko WhatsApp. Ina sabunta wayar, system update domin gyaran tsaro. Ina amfani da PIN, biometric fingerprint don kulle waya. Ina duba izinin apps, bana ba kowace app damar da bai dace ba. Wannan tsarin yana taimaka min kare bayanaina, kuɗi, da sirri na.

Eh ina riƙe lema lokacin ruwa. Yana kare ni daga jiƙa da mura. Yana taimaka min in isa inda nake zuwa cikin kwanciyar hankali. Idan ruwan ya zo ba zato ba tsammani, lema na rage damuwa da ɓata kaya. Amma idan ruwan ya yi sauƙi kuma babu lema a kusa, sai in nema mafaka na ɗan jira ya lafa.

Eh, wani lokaci ina ƙetare ƙafafu yayin zama amma ba kullum ba. Idan zama ya yi tsawo, ƙetare ƙafa na ɗan ba ni sauƙin zama. Amma ina ƙoƙarin canza matsayi lokaci-lokaci domin guje wa ciwon baya ko gajiya. Idan ina wurin aiki ko taro na hukuma, ina fi son zama daidai saboda ladabi da lafiya. Daidaito shine mafi alkhairi.

Ina ajiye kuɗi ta hanya mai tsari ba da hargitsi ba. Na fara da raba kuɗin shiga, abin kashewa, abin gaggawa da ajiya. Ina ƙoƙarin ajiya kaɗan kaɗan amma kullum ko da ba yawa ba. Ina amfani da banki ko wallet na dijital domin ajiya yafi aminci. Idan akwai buri kamar gini, ilimi ko ritaya, sai ajiye kuɗi da nufi ba kawai don ajiya ba. Ina ƙauna, ina kauce wa kashe kuɗi ba tare da shiri ba. A takaice tsari, haƙuri, daidaito, ajiya mai ɗorewa.

Ina magance matsalolin aiki a hankali kuma da tsari, ba da gaggawa ko hayaniya ba. Da fari ina fahimtar matsala sosai, me ya faru, me ya jawo wa ya shafa. Sannan ina tattaunawa a bayyane da waɗanda abin ya shafa ba tare da zargi ba. Ina neman mafita mai amfani ba wai wanda zai faranta rai na ɗan lokaci ba. Idan matsalar ta wuce ni, ina neman shawara ko taimakon shugaba cikin ladabi. Bayan an warware, ina koya darasi domin kada ta sake faruwa. A wurin aiki, haƙuri, sadarwa mai kyau da gaskiya sune makullin magance matsala.

Sa hannu na mai sauƙi ne, kuma a taƙaice, yawanci ina fara shi da harafin “Da” a bayyane. San nan in bi da sauran suna cikin sauri ba tare da wahala ba. Baya da tsawo sosai amma yana da salon da zan iya maimaita wa iri ɗaya a kowane takarda, musamman takardun aiki da na gwamnati. Na fi son sa hannu da baya ɗaukar lokaci mai yawa, baya rikitarwa amma yana nuna ni a matsayin mutum mai tsari da ɗa'a.

Ana jurewa zafi ta hanyoyi daban-daban, musamman a gida da wurin aiki. Shan ruwa sosai, wannan yana taimakawa rage zafi a jiki da kuma hana gajiya. Zama a inuwa ko wuri mai iska yana guje wa hasken rana kai tsaye idan zai yi zafi sosai. Amfani da fanka ko AC idan yana cikin, idan yana cikin ɗaki ko ofis, fanka ko AC yana rage zafi sosai. Sanya tufafi masu laushi da haske, musamman kayan da basa riƙe zafi sosai kamar auduga. Rage motsi da aiki mai nauyi a lokacin zafi sosai, sai in yi shi da safe ko yamma. Haka na kan ji daɗi kuma lafiya ta kiyaye duk da yanayin zafi.